A gaskiya ba na shan magani kullum. Ina ji shan magani, a lokacin danaji ciwo. A lokacin danaji ciwo ina shan magani, a lokacin amma ba na shan magani kullum.

Eh gaskiya, watan da aka haife ni a watan Fabrairu ne a alif dubu biyu da ɗari huɗu. Eh, lokacin aka haife ni two thousand four ke nan gaskiya lokacin aka haife mu.

Ina cin abinci kamar a ƙalla sau biyar a rana. Ina ci da safe, da kafin rana ƙarfe ɗaya ina ci sau uku, daga nan shima zuwa. Ƙarfe hudu ina ci a nan shima.

Eh to, gaskiya ina da manufa na wata-wata. Aƙalla aƙa sara akwai budget budget da nake yi na wata-wata. Ina ware kaman dubu hamsin haka a wata saboda in ciyar da kaina da iyalina. Duk da dai bawai iyalan nake da shi ba ina da 'yan uwa da abokan arziki da za a ciyar da su ka yauwa.

Gaskiya babban nasarar damuke samu a wurin aiki suna dayawa. Gaskiya muna ƙarawa juna samun cigaban kostoma, samun nasara, kostoma suna ƙara zuwa. Manya manyan babban abu da ƙarin samun taimakon Allah muna cigaba da nasara sosai. Gaskiya kan aƙalla muna da muna juya kaman dubu ɗari a yanzu muna jmduba kaman miliyan ɗaya. To kaga shima wannan babban nasara ne gaskiya muna samu sosai a wajen aikin mu.

Eh to, akwai lokacin da dole mutum bazai samu fita aiki a daidai ba. Zai yuwu ya tashi bai da lafiya, yaɗan ci wani iri haka ko ya tashi matsalolin gida su fafru, kaga ba za a samu fita aiki dakan lokaci ba dai gaskiya. Amma saide to it depends ga yanayin abubuwan, eh gaskiya. Amma dai ƙasar na fi dai fita aiki da wuri, lokaci-lokaci na fita amma wasu situation din yana zuwa ba za ka samu fita aiki da wuri ba.

Eh da gaskiya ina ajiye hotunan waya na akan na haɗa shi da Google ne gaskiya, na haɗa shi da email dina kai. Anan na ke ajiyewa hotunan wayana na barsu.

A'a ina cin abinci a wurin aiki kamar shinkafa, amma na fi son dai shinkafa. Ka gani? To, gaskiya nafi cin shinkafa a wurin aiki in dan haɗa da lemo gaskiya a wurin. Na fi cin wannan sosai a wurin aiki gaskiya. In kuma babu shine nake siyan kamar taliya waina, amma gaskiya na fi cin shinkafa da miya gaskiya a wurin aiki na fi ci.

Ba gaskiya, ihmm, wannan amfani da TikTok, IG, Twitter. Naga a yanzu duniyan ma ta koma kaman a hannunsu ne. Ni yawanci labarai ana ji a rediyo, to yanzu a gaskiya ya koma kaman TikTok, WhatsApp, especially ma TikTok ɗin da Instagram, gaskiya da Twitter, anfi samun labarai kaman a nan.

A gaskiya ina ajiye takardun aiki ina samun envelope insasu a ciki, sai in samo ƙasan akwati in ajiye, especially saboda gudun tsaro. Don ka ajiye a wuri ba mai kyau da ruwa, kai har yara na iya ɗaukowa su yayayya gashi wannan. Kuma kaga aiki takardun aiki na da matuƙar amfani, a ajiyesu a wuri mai kula da gaskiya. Shiyasa gaskiya nake sasu a cikin akwatin kayana ajiye in sasu a envelope.

Eh to gaskiya nidai lokacin ranar bikin haihuwa na tunda kaga ban sani ba. Ana abubuwa da yawa gaskiya ana gayyatan jama'a, soso a yanka rago, a raɗin suna, a kai sunan da za a sa wa yaro daga rana ake yi. Kaga ana yin shi sati ɗaya da ranar da aka haife ka kenan. Kamar an haife ka da sati ɗaya ake wannan.

Gaskiya, atufafi na fison riga da wando na manyan kaya ke nan ba ƙanana ba. Manyan kaya gaskiya yana da kyau, kaɗan sa ɗan, gaskiya da ba kyau gaskiya, na fi son shi sosai.

Gaskiya rubuta rahoto gaskiya eh to. It depends da yanayin lokacin da mutum zai rubuta rahoto. Amma gaskiya ni ban cika rubuta rahoto ba a gaskiya.

Gaskiya murya na a hankali ne, don so da tari da yawa mutane ma za su ce murya na aka ma wani ƙaramin yaro. Muryarka kaɗan kaɗan, gaskiya muryarka kaza kaza yana rera ƙazanta a hankali gaskiya sosai. Murya na ba ƙwato bane.

Eh to ina tabbatar da ingancin aikina, kaga kaman mutane ma suka sai abu za zo, e gaskiya kuna da kayan aiki abubuwan ku na da kyau, kun iya kaza, kun iya haɗa takalmi mai kyau, kun iya haɗa jaka mai kyau, kaga mutane suna zuwa suna ba ka ƙarin inganci ma akan aiki shine. Na kusa tunda abubuwan ka suna da kyau, ai tunda ka dinga zuwa ana siya, tunda har suna zuwa suna iya gaya ma abubuwan ka suna da kyau kaza, eh kana da inganci.

Da takalmi ba gaske. Da ka gan za ka shiga ɗaki, za ka cire dole ka gani. Ko inda kuma dole za ka yi a tsakar gida, za ka yi yawale da takalmi. Ka ga ba dole ko'ina za ka dinga ce da mutum ya cire takalmi a gida ba gaskiya.

Eh, gaskiya bana aikin gida kullum. Da dai nayi, amma yanzu gaskiya bana yi saboda. Akwai lokacin da za ka zo kuna da ƴan aiki ba ruwan ka da wani aiki. Amma dai toh, it depends akwai time da dole zan je ina ɗebo ma, ina ɗebo ruwa, ɗan ɗebo ruwa da haka. Amma gaskiya, ban cika wani aiki ba.

Gaskiya ba ma sa uniform a wurin aiki. Eh mu ba mu da uniform a wurin aikin mu. Ka ga mu it defend da yanayin wuraren aikin da suke sa uniform. Ka ga mu to wurin aikin mu a gaskiya ba'a sa uniform.

Gaskiya a rana, kaga na fison ranan Juma'a da sati da Lahadi kuma. Kasan kuma sati da Lahadi ranar weekend ne. Ana ɗan hutu, kuma kaga kuma shi kuma ranan Juma'a rana ne mai mahimmanci da zaka ɗan je ziyara, wurin ƴan uwa da abokan arziki, kakunan, kakanka, ƴan uwa dai gasunan da abokan arziƙi sosai. Ran Juma'a ana zuwa, shi kuma sati da Lahadi ranan weekend ne gaskiya.

Ah gaskiya ina shan madara sosai ma. Gaskiya madara yana daga cikin abubuwan da nake so gaskiya. Don dinga jin nawa na saboda kaga yana da daɗi kuma yana da ƙarin lafiya a jikin mu masu shan madara. Gaskiya yana da inganci mutane masu din gasha gaskiya amma madara yana da matukar mahimmanci a jikin ɗan adam.

Gaskiya zan iya tafiyar kilomita goma a rana zuwa ashirin a kafa gaskiya. Don gaskiya ina iya tafiya sosai wuri mai nisa gaskiya a kafa.

Gaskiya ina duba kalanda kullum a waya, na waya tunda ka ga yanzu waya. So idan kana kunna wa ma za ka ga kalanda tunda yanzu abubuwa ya canza. Ka ga shi kuma zamanin da gaskiya tunda ba waya, to sai ka na yi kana duba kalanda amma yanzu tsare-tsare ya zo canje-canjen abubuwa ya zo da ka kunna wayan k ma zaka ga kalanda. Ka ga mutum yana duba kalanda kullin kenan.

A gaskiya bana masifa ga mutane amma akwai yanayin da zaka zo dole sai ka yi wa mutum masifa a wurin aiki. Kaman kasa shi wannan abu ya ƙi yi ka, haka dole zaka yi wa mutum masifa. Dole sai ka dinga haƙuri, kana tausasa zuciyan ka, kana yawan ka daina yawan fushi dai haka. Don fushi shi yake kawo wa mutum maharyayi masifa. Amma ni gaskiya ban da irin wannan ƙwaraikuwa.

A gaskiya mu dai gidanmu muna da yawa. In a ƙallaba a ƙasar ba za mu iya kai wa talatin. A gaskiya muna da yawa a gidanmu. Babanmu kaga shi ga mata huɗu ga yara. Kowacce tana da yara a ƙallaba ƙasar ba. Wata shida, wata tau tara ga kuma yaran 'yan'uwa. Duk dai a gidan. Gaskiya muna da yawa ga jikoki. A gaskiya zamu kai talatin da biyar ma haka gidan zuwa talatin dai gaskiya. Muna da yawa sosai.

A gaskiya biredi, na san ga biredi ya ji bota, yana da laushi, ya ɗan yi yellow haka, ya shi ya ɗan, bishai bai ƙone ba, shi bai wannan ba. Na yana son shi, ina son in shiga shi a tuwo ba slice ba, ina son in gaishe bugun ƙatu ake cewa yauwa. Yana son ƙira wannan yaji buta, gaskiya yana da daɗi irin wannan gidan.

Gaskiya ban cika son ɗaukan hotuna ba, don gaskiya ma a shekara ma sai in ce maka sai a wuce shekara shara shekara ma ban yi hoto ba sai in yi so ɗaya. At once dai ina dan yi amma gaskiya ni ban cika son hoto ba gaskiya.